Wasan da na fi so yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Domin kuwa ni masoyin ƙwallon ƙafa ne sosai. Bana bugawa amma ina so in ganshi sosai kuma in zan samu dama ina so ma in buga shi.

A'a ba na sanya agogo a hannu sabida ba ni da ita. Da ina da ita da na sanya ta agogon a hannuna.

Sau ɗaya na ke kallon madubi a rana, domin idan na tashi daga aiki bayan na yi wanka na shirya zanzan in dubi kai na in ga abubuwan da ban yi ba ko kuma abubuwan da ya kamata in yi.